Umm sa'o'i ina kaiwa kaman sa'o'i, aƙalla sa'o'i bakwai zuwa takwas ina kallo. Amma mafi ƙaranci shine sa'o'i uku. To haka nike kallo akan wayana. An ce stop recording? Eh, stop now.

Eh, a lokacin ruwa gaskiya ina samu ina wanke ina, na sa in shige cikin ɗaki haka nike yi. Bana abin da ya wuce wannan a haka din. Inda nike yi kenan lokacin ruwa, gaskiya. Abiji ruwa na duka na, gaskiya.

Eh, irin kyautan da nake, kyauta da yawa, ina son kyautan bada kyautan kuɗi, kyautan kaya, kyautan abinci, kyautan takalmi, kyautan gida in ina da shi. Ko wani irin kyauta ina yi, kyautan littafi, kyautan waya, kyauta da yawa. Duk dai abin da ya kama na kyauta ne, in dai za'a iya ba da shi zan bada, ina da shi. Toh haka kyauta yake, ina badawa ina jin daɗi. Saboda kyautan da ka bada kana jin daɗi yafi kyau. Shi ne kyauta. Kyautan da ka bada kana cikin, kana fushi. Ko ni ma ina son kyauta, shiyasa nake bada kyauta. Sosai ma kuwa, ai kyauta yana da kyau. Sosai, balle ma in kana cikin jin daɗi a ba ka kyauta abu, shiyasa yana da kyau haka. Toh, mun gama da kyauta. Kyauta. Wani ma yakan bada kyautan kuɗi, wani ma kyautan kaya, kyautan agogo, kyautan hula ma wani yakan bada kyautan hula ma. Kyautan abin sha, kyautan abin gora, kyautan memo ma, duk ana bada kyautan su. Eh, kyautan takalmi ma duk in ta kama duk ana bada duk suna da kyau. Kyautan jaka, komai da komai duk yana da kyau idan gaba da kyauta. Kai ba abun, ba kyautan da yafi kaman a ba ka kyautan kuɗi gaskiya. Siya. To, kowane kyauta ita kanta ma daɗi gare ta. To, ina son bada kyauta. Wajen gida. Wannan ba zancen masoyi ba ne fa, neman kuɗi nake yi yanzu. In nayi awa ɗaya, in na awa ɗaya ina magana za'a bani dala goma. To, da dole ka gani inyita magana bane kaɗai. Ok? A WhatsApp ne? Ba WhatsApp bane wani app ne. Kuma in ba za a samu a cikin system ba. Eh in ba ka saba ba yanzu ba ka san inda aka dosa ba ka tsaya tukunna in samu in cire takunna. Da an ce wani na kusa da mu ya cire wanda ina so inga na cire kafin fara fesa ma. Ka je na je ka fara aikin nan, aikin wahala kuma sannan ba'a, ba biya ka ba ka ga kaman ni ne. Kaga kaman kyauta. Alaka. Kai, maganar ƙalmar kyauta aka ce. Ai tambaya ta aka yi akan kyauta. To kaka, wace irin kyauta nake so in dinga bayarwa ba dole in dinga magana akan kyautan ba. Kaga laifi na ne. Maganar kyauta fa aka ce. Abin labari aka kyauta. Ehmana haka ne ma. To, nasan shiyasa na samu samani a waje nake ka'a dinga jin ƙara ƙara. Koda anji ƙara ƙara. Su ke magana suke so. Eh magana suke so. Oh.

Eh, to ko dai ina son fari kaman su ja, ruwan kora kora, ruwan kwai da ja, ba can ja sosai ba, ɗan jajajajaja dai haka. Ina son fari ɗan jajajaja haka, mai kalan kwai sannan kuma mai ƙanshi, mai kyau ba guda daya ba kuma su zama dandazo kala kala, me ruwan ƙwai ja, me ruwan blue, ruwan ɗorowaɗorowa. Dan ina son su kore kore dan ina son su, in dai faran nan sai da ina son su sosai, me ruwan jajajaja duk ina son su. Bari in gama magana tukuna, ina gama wannan sai in duba ya ake sharing ɗin sai ma sharing. Heka shiga, kaji ka ji ko? Akwai setting settings nema da ko na tura ma sai mun gangara ƙasa kamin a ƙara su seta ma. Ka gane koh? Sabida tsaro abin yayi daidai saboda kai ma a ba fare, kaman fare ka ba ma budurwarka kuma budurwarta ka ta kawo ma fare, kaga gaskiya ba ƙaramin kyau zai yi ba. To shi ya sa kar a ce Habu ya haukace. Ka a ce, ka ce Habu, ka a ce Habu ya haukace fa. Ka san A ce Habu, shi magana akan fare yake tayi. Eh, akwai fure mai kyau, akwai fure mai ƙanshi, akwai fare mai kyau a ido mai launin ruwan ƙwai. Akwai mai jajaja, akwai ma fari fari wani ya fi son baƙi. Ni dai na fi son mai jajaja, ɗan jajaja da pink pink haka. Da kuma mai kalan ruwan ƙasa ƙasa haka. Zamanto suna nan kaloli kaloli da yawa to na fi son irin su. To haka nake son su masu kyau. Saboda wane sa'a in aka haɗa kaloli kaloli da yawa sunfi kyau. Wani ma ya ce bai wuce minti shi in yayi na minti talatin kawai ba he yayi na awa daya ba, ya ishe shi. In dai a yanayin tsarin ne to ya bi fu dala biyar ba kenan. To haka abin yake. To ni dai, in dai na ɗan samu gu, zan ɗan yi daidai de iya wanda zan iya kamun in samu in ci gaba. To dole a ka tsallake ana kan maganan bayanan fare pulawa ke nan. Plawa masu kyau, masu kyau masu haskeke ido. Wani ma da ka bashi kuɗi gwanda ka bashe fare mai kyau, ya fi godiya dan so da shi ba abun da zaiyi da kuɗi. Furen nan a gun shi ya fi mema kuɗin da zaka ba shi. Ya nuna alaman kuna tara da shi, kana son shi. Fure ma ga masoyi, ga masoya ma ya fi daɗi. Fare yana da kyau ga masoya. Masu son juna tsakanin su ga Allah. Gaskiya yana da kyau su dinga bama junan su. Fare dan yana ƙara danƙon soyayya tsakanin su. Ni dai ban da zaɓin kaloli sosai amma dai akwai kalolin firen da na fi so sosai. Ni ma kaina na sani. Akwai kololin da nafi so sosai a na firan sabida kaga kalolin nan guda uku bara a tsallake su ba. Kaloli guda uku kaman jajaja, jajaja cam shi ba ja ba ruwan wuta ba shi kuma ba ja ba ja'wuwar ba. Shi jajajajajaja kuma ba jajajaja ba, ɗan daidai dai dai to irin shi nafi so. Ga ruwan ƙwai, ruwan ƙwai can kai yayi ruwan ƙwai sosai ya ɗanyi haske hasken ruwan ƙwan to irin shi din nafi son haka. To abun da nake so kenan a cikin kalolin farefaren masu ruwan.